Kana ammfani da sauro net? Eh tabbas ina amfani da shi. A yanzu kam ina amfani da shi amma da ba na amfani da shi. Maganin sauro nake amfani da shi. Da ya zo ya zama na maganin sauro. Idan ka kunna shi yakan sa wani mura ko kuma baya kashe wannan sauron. Sai naga area namu muna da sauro dayawa. Aka zo aka siya mana net a gidan mu. Kowa yakan amfani da shi. Da lokacin da ba na amfani da wannan net din ina cewa ba shi da daɗin kwanciya a ciki. Da nazo na fara gaskiya a yanzu kam ina ga idan babu gidan sauro ma kamar bazan iya bacci ba. Domin na saba sosai kuma na ji daɗin amfani da gidan souron. Domin souro ba zai ciji kaba, koh iren kwari bazai ciji kaba in kashiga cikin duk wani abu dai kamar su ƙwari kamar sauro bazasu samu galaban cizon ka ba.

Wane shago kake fi zuwa? Gaskiya maganan gaskiya a yanzu babu shagon da na fi zuwa domin yayanmu namiji shi yake zuwa yai mana siyayya. Kuma mun shagon da zan ce muna zuwa sai kasuwa. Kasuwa kuma idan mun tashi da mamanmu muke zuwa, za ta tafi da mu tare sai muyi siyayya sai mu ɗauki mashin tasha sai ya kawo mu gida. Amma irin shagon su unguwa ko wani irn ka fita bakin kwalta ka siya abu gaskiya bana zuwa. Wannan irin wannan idan ta kama yayanmu shi yake zuwa a mota ya siyo mana sai ya kawo mana abin da muke so ko kuma ranar da mamanmu ta tashi aiki in ta ce mu haɗu a waje kaza sai mu je kasuwa muyi siyayyan mu. Idan muka yi muka zo kuma ba a dole sai mun je shago ba.

Ina yanke shawara ne a aiki zan zauna in natsu, inyi nazari inga miya kamata nayi miya yakamata kar inyi, miya kamata inyi tunani akai miya kamata kar inyi tunani akan sa. Sannan sai in zauna in natsu a inda ba mutane, inda ba hayaniya. In zauna in ƙirƙira abin da ya dace a wannan kan shawara. Bayan haka kuma ba zan fito kai tsaye in ce ga abin da za a yi ba. Zan zo in shawarci wajen aikin mu mutane ince musu ga abinda nace za'a yi kaza shin yadace. Shin na yi shi a daidai ko kuma akwai abin da za a gyara ko kuma babu. Zan jira in ji me suka faɗa. Idan sun ce ya yi daidai babu abin gyarawa to sai a ci gaba. Idan sun ce eh ya yi dadi amma ga shi nan za a zo a gyara to a wannan lokacin abin da suka ce za a gyara sai ni ma in yi ƙoƙarin gyara wannan abin.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Eh, gaskiyar sanda gidanmu yake da shi, ƙasa mai laushi ne wanda ba ka man taɓo yake ba kuma ba ja ba ne, kuma yana da kyau, babu datti. Bayan haka ƙasan idan aka yi shara yana yin kyau sosai. Bayan haka kuma idan mun yi shuka, shuka yana tsirowa sosai da iko Allah. Kuma bayan haka wannan ƙasan baya jima ƙafan mutum ciwo ko irin wani sudangura, babu ƙasa ne dai mai laushi mai kyau wanda idan mutum ya yi shuka yana fitowa da wuri. Ga 'ya'yan shukan ma idan lokacin yi ƴaƴa ya yi, suna yin ƴaƴa mai siga wanda mutane sun ci da yawa sun ji daɗin wannan 'ya'yan. Gaskiya mun gode wa Allah da yanayin ƙasan da Allah ya bamu.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? A gaskiya ina da amfani da app wajen saƙonni. Akalla sun kai huɗu. Kaga akwai Whatsapp akwai Facebook akwai Instagram akwai Twitter dukka ina amfani dasu wajan saƙonni amma a gaskiya ko wanne akwai wanda na fi amfani da su sosai na farko, na fi amfani da WhatsApp domin abokanai, ƴan'uwana, wajen aiki su ma sun fi amfani da shi. Nakan ƙira su ma a waya domin na yi magana da su ta wannan, domin na fi samun mutane ta wannan wajen. Yawan ci zan gan su suna online. Zan iya sanar musu da saƙon abubƙaza kuma za su ji su ba ni amsan wannan saƙon a wannan lokacin. Na fi amfani da WhatsApp sosai maganar gaskiya.

Nawa ne yawan danginku a gida? A gaskiya dangin mu muna da yawa gaskiya daga dangin kakannin mu, na baba, na mama, na dangin kakan mu baban sa, na maman mu, na kishiyar maman mu, na yan uwan maman mu, na ai muna da yawa akalla akalla idan za a kirga kam babu adadi domin ko akwai adadi ma mu ba mu kirga ba amma dai gaskiya muna da yawa sosai yawa akalla idan zan danganta zai kai ɗari kuma ana zaman lafiya babu gulma ba fitina idan bikin mu ya faru ana haɗa kai ayi biki cikin kwanciyar hankali babu ƙananan maganganu ko faɗa ko a ce wane da wane basa magana dukka babu maganan gaskiya.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Eh, mukan yi taro a mako sau uku. Taro na farko, mukan yi taro a kan wane biki ake da shi wanda za'a haɗa kuɗi a siya abin da ya dace. Kuma bayan haka, muka taro na biyu, wannan kuɗin an tara shi ne nawa aka tara kuma nawa aka samu, me ya dace a siya. A wannan ranar za'a haɗa alisafa a nemi mutum biyu ko uku su je kasuwa su siya wannan abin da ya dace. Sai kuma taro na uku, wannan taron shine abin da aka siyo aka ajiye sai a zauna a ɗaure shi, a zauna a yi kwalliya, a shirya, a sa kaya mai kyau sai a taru gu ɗaya, a nemi wannan ƙaton mota wanda yake ɗaukan mutane da yawan nan sai a tafi gidan bikin.

Sau nawa kake share ƙura? Eh gaskiya ina share ƙura babu adadi. Nakan share shi safe da yamma da daddare musamman lokacin sanyi, lokacin sanyi gari akwai hazo. To a wannan lokacin ina yin share ƙura sosai fiye da na da har in goggoge waje domin za ka ga waje yayi ƙura, yayi fari kuma dole sai mutum ya tsaftace wajensa saboda ƙura da hazo. Kuma bayan haka, alal misali idan lokacin zafi ne, lokacin zafi bana share ƙura sosai kaman yanda nake a lokacin sanyi. Lokacin sanyi shi saboda akwai hazo idan ba ka goge ko ka share ba wajenka zai yi fari sosai.

Kana sanya hula? Eh tabbas ina sanya hula. Hula ma kala kala musamman yanzu ana ɗinka shi a kasuwa daban daban. Akwai kamar me yadin himar, akwai wani ana sa mashi duwatsu kamar suton, akwai waɗansu kuma kamar an linke su guda biyu, akwai wanda yake zuwa da himar ƙarami. To dukka ina sa su kuma dukkansu suna da kyau kuma dukkansu basu da wani tsada kuma akan same su a unguwa, akan same su a kasuwa kuma bayan haka kuɗaɗen wani ɗari bakwai, wani ɗari biyar, wani ɗari shida kuma ni kalan da na fi siya ja ko brown, ko milk colour, ko baƙi ko ash dukka wa'yanannan kalallukan ina da shi kuma ina siyansa.

Kuna sa uniform a gurin aiki? Eh toh zan ce eh zan ce a'a. Amma idan muka fara aiki idan za mu shigo lab muna sa lab coat wani kaya fari. So a hakan zan ce eh domin shima lab coat ɗin kamar uniform ne muna sa shi domin kar kayanmu a samu wani matsala saboda muna amfani da abin da bature yake ƙiransa chemicals. Wannan shi kuma chemicals ɗin zai iya zama ma mutum matsala idan har bai sa wannan farin kayan ba kuma muna amfani da wuta irin su mashin mu sa shi a cikin lantarki dukka waɗannan muna sa wannan kayan farin saboda waɗansu daga cikinmu kayansu babu ƙwari ko kuma wannan kayan ba kalan kayan lab ɗin ba ne. So wannan lab coat ɗin idan mutum ya sa yakan taimakawa wajen kare irin faruwan matsalan igiya ya haɗu ko kuma wannan chemicals ɗin ya watsu ma mutum ko a samu wani matsala da bai kamata ba.

Kana jurewa barkono mai yaji? A gaskiyan magana bana iya jurewa barkono mai yaji. Domin idan naci yana damu na a harce na, nakan ji zafi sosai. Wata ramma idan har naci yaji, sai na sha ruwa mai sanyi. Gaskiya bani da juriyar barkono. Sai dai ma maganan gaskiya, in ba de na tafi ko irin wajen taron aure anyi girki mai yaji ba, ni bana girki mai yaji kuma bana daka barkono in ce zan ci, sai na sa karago a ciki domin barkono bana iya jure shi. Domin shi yana da zafi sosai wa'yansu ma basa so, kuma nima ina daga cikin wa'yanda basa so, shi jureshi akwai wahala. Ni bana iya jure shi ma indai har naci barkono sai na sha ruwa mai sanyi domin akwai zafi sosai.

Kana iya ɗinka tupafi? Eh tabbas ina iya ɗinka tufafi a yanzu domin watannin baya da ya wuce an ɗauke ni an kai ni inda ake koyar wa mutum yanda zai koyi ɗinki. An kai mu an nuna mana an biya kuɗi. Bayan haka malamin mu ya nuna mana yanda mutum zai yanka, yanda zai auna kuma yanda zai ɗinka kayan daidai. Har ya nuna mana ina ya kamata mutum ya rage, ina ya kamata mutum ya ƙara kuma ya ya kamata idan kwastoma ya zo yanda zaka karɓe shi, yanda zaka kama kwastomomin ka a hannu su dinga zuwa wajenka diyawa. Dik ya nuna mana kuma wannan kuɗin da muka biya ma ba mai yawa bane. Kuɗin biyansa da arha kuma ya koya mana sosai kuma mun gane gaskiya.

Kana son karanta littattafai? Eh tabbas ina son karanta littattafai misali; littafafin Biology da kuma irin littattafin Hisnul Muslim da sauransu wanda zaka ƙaru ka san in wani kuskure ya same ka a rayuwa ya za ka yi ka gane ko ka ji me yake tafiya a zamantakewar rayuwa ko kuma ya za ka zauna a wajen aikinka da mutane, ya za ka zauna da abokanan arziki cikin lafiya babu faɗa, sanin haƙƙin maƙwabta ka. Bayan haka ina karanta takardu wanda yake magana a kan girki, girke girke kala kala domin in koya. Bayan haka ina karanta takardu/littattafai kamar irin na koyarwan sallah da irin kuma yanda mutum ya samu kuskure a sallansa yanda zai gyara ko su azumi da sauransu da kuma irin yanda idan zaka fita wani addua zakayi, irin shigan da zakayi.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Eh, wannan tambaya ne mai amfani. Kuma yanda nake daidaita aiki da rayuwata na farko, nakan raba lokutan aiki da lokutan rayuwata. Idan lokacin da na tafi wajen aikina, nakan bar komai irin na su rayuwa, irin su hira, irin su danna waya. Nakan aje shi a gefe na koma kan aikina in tabbata na yi wannan aikin ba tare da an samu wani matsala ko kuskure ba na gama shi har in zo gida tukun na idan na zo gida, nakan ajiye takaddun aiki a inda ya dace, sai in zo in koma ko danna wayana ko kiran mutane ko kuma in an kira ni in ɗauka ko kuma in je kasuwa in yi siyayya na da sauransu ko tattara gida. Ina ɓangaje ko wanne a lokutan aikinsa ya zama daban-daban.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci. Domin, na kan yi girkin safe, na kan yi girkin yamma. Amma na rana bani nake yi ba. Domin, na safe zan yi kafin in tafi aiki. In na dawo a aiki na huta, na kan yi na yamma. Gaskiya, maganan gaskiya ina dafa abinci kuma ina yi kuma cikin nake koya, cikin nake yin mai kyau. Idan na samu kuskure nakan zama inga maye na ɓata, sai gaba idan zan yi wannan kuskuren ba zan so ya afku mun ba. A haka nake yi, wata rana in yi mai daɗi, wata rana in zo in yi mara daɗi. Amma yanzu Alhamdulillah ba a cewa bai yi daɗi ba, sai dai a ce ya yi daɗi saboda girkin yau da gobe.

Yaushe kake farkawa kullum? Eh, lokacin da nake farkawa kullum ina tashi ƙarfe uku da rabi. Wata nan nake tashi ƙarfe huɗu. Idan na tashi ƙarfe uku da rabi, zan zo in yi sallah, in jira har a yi sallar asuba. Ni ma na yi sallar asuba, tu kunna sai in fito na fara aikina. Abin da ya kama girki, shara, wanke wanke duk idan na yi, tu kunna sai in zo in shirya in tafi aiki. Kuma wannan lokacin da nake tashi gaskiya ina jin daɗinsa domin kome zan yi a nutse. Ba matsalan komai ba tashin hankali kokuma inyi a gaugaushe yazo ya zama abun ba a yisa yanda akeso bah. Wannan tashi da wuri ina jin daɗinsa sai godiya kuma yana min amfani, yana ƙara min taimako wajen aikin.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota yanzu kam gaskiya ina iya tuƙin mota. Amma lokacin da ake koya mun mota, ji nake kaman bazan iya ba. Domin lokacin ina jin tsoro sosai. Kuma yanda nake ganin mutane suke hawa kan kwalta suke tuƙa mota irin musamman ma babban motan nan ya zo tsakiya. To a wannan lokacin gaskiya ina yin tunani mai zurfi wanda nake ganin kamanni bazan iya ba. Yau da gobe ana koya mun tun ina ji a cikin unguwa na fara hawa kan kwalta ƙanana, kan kwalta babba har ya zamana yanzu ina iya tuka mota ba tare da fargaba ko tsoro ba har nake tukawa in tafi wajen aiki. Gaskiya ina tuƙin mota. Maganan gaskiya ina iya wa.

Kana bada shawara a aiki? Eh, ina bada shawara a aiki. Kuma duk lokacin da na bada shawara aiki sukan ɗauka. Domin ni nakan zauna nayi tunani in lura cewa a wajen aikin mu wani matsala ake fuskanta kuma me dalilin wannan matsalar. Nakan zauna in karanta shi sosai sai in zauna in bada shawara a kan wannan aiki sai kuma wanda muke aiki dasu suce "ah abu kazan nan gaskiya ne, kuma yanda kika faɗa gaskiya ne ya kamata ayi haka" to a wannan lokacin ina samun ƙarfin gwiwa a wajen wanda muke aiki da su tare sai su ce “wace ai yawanci tana bada shawara mai amfani kuma idan an ɗauki wannan shawarar yana mana amfani sosai”. So gaskiya ina yawan bada shawarwari a wajen aiki kuma ana ɗauka kuma ana amfani da shi kuma idan anyi amfani da shi ana samun cigaba.